Abin da nake iya yi lokacin da na shiga damuwa shine salati. Nakan yi addu'o'i, in yi salati wa Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yin wannan abun yakan sa zuciyata ta natsu, ta gamsu cewa eh lalle Allah zai amsa mani wannan addu'a da nake yi. Allah zai amshi roƙona. Allah zai duba ni da dubansa. Allah zai muni gamda katar. Allah zai dubeni. Domin shi duk lokacin da ka shiga ƙunci akwai addu'o'i da aka bayar ka diga cewa "la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin." Ka diga, yawaita, maimaita wannan kalma. In kana yawaita, maimaita wannan kalma babu wani ƙunci ko damuwa ko bakin ciki da zai zo ya mamaye zuciyar kaface Allah ya yaye maka. Shi ne "la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin." Wannan shi ne abin da nake yi yayin da na shiga damuwa ko ƙunci ko kuma bakin ciki.

Na fi son hawa lifta wani lokacin idan ina da garantin wurin ba na ƙara ƙara bane ba. Amma in wurin na ƙara ƙara ne saboda katta maƙale a zuwa anayi min jaje to ka ga ai baron hau matattakala. Shi hawa lifta idan wurin na kara mutunci ne, wuri ne na birni wuri na gayu to fa za ka ga hawa lifta zai fi saboda ka tabbatar akwai gamsasshiyar wutar lantarkin da ba za ta baka matsala ba yayin hawan wannan lifta. Amma kuma idan fa wurin na ƙala ƙala ne ina faɗa ma, wurin na ƙwaja ƙwaja ne to fa gwara ka hau matattakalarka, ka tattakala, ka tsira da mutuncinka ba wanda ya san ka hau, ba wanda ya san ka sauko. Amma fa lifta in ka je wurin ƙwaja ƙwaja, ka je ta hau aka ɗauke wuta ko ta samu matsala ta maƙale da kai to fa kowa sai ya sani. Wataƙila ma ka ɗiga ganin hotunan ka a shafin jarida da manhajoji kala kala a ce ga abin da ya same ka to kaga ai asiri bai rufe ba.

A'a, ina son ɗaukar hoto. Ina son ɗaukar hoto sosai musamman lokacin biki, na aure ko na suna ko na sallah. In aka taru jama'a domin tarihi, ina son na ga ana ɗaukar hoto. Saboda ɗaukar hoton idan aka daɗe ka zaƙulo shi kana dubuwa, za ka ji daɗi. Wani za ka ga kun yi hoto da shi ya mutu, in ka tuna shi za ka yi masa addu'a. Wani baya kusa misali abokanka da suke ƙasashen ƙetare suke karatu ko suke kasuwanci ko wani ayyukan. In ka ga hotonsu wanda kuka yi tare za ka yi kewar su za ka ji daɗi sosai da sosai fiye da yadda kake tunani. Sanadin lokacin da ka ɗauko hotonka zai daga tuna maka da jiyan ka da kuma yauɗin ka da kuma goben ka. A wannan hoton ya kake yanzu ya kake kuma gobe me za ka tarar. Wannan dalilai suƙa sa ina son hoto sosai.

Ni ai namiji ne, ba ni da aiki a gida wanda za a ce kullum sai na yi shi. Domin shi aikin gida a al'ada ta Musulunci da kuma al'ada ta malam Bahaushe, abin da aka fi sani da shi, aikin gida aiki ne na mata. Duk abun da kaga ka yi indai a cikin gida ne, to wannan abu tayi ne, tayawa ka yi. Bai zama lallai a gare ka ba. Abun da aka sani da safe ga namiji shine idan ya tashi zai sallami iyali misali, da kuɗin cefane, kuɗin makarantar yara, kuɗin abubuwa da suka danganci aikin gida, zai biya kome da kome kafin nan ya yi wanka, ya shirya, sai ya tafi izuwa nasa aikin. Tun da ka ga mafi akasarin magidanta idan suka fita da safe ba su dawo wa sai yamma. Mafi akasarin ayyukan maza haka suke. To kaga mutumin da ya dawo da yamma yana buƙatar hutu. Ya huta da safe yana buƙatar tafiya wajen wannan aiki. Yaushe ne zai ƙirƙirawar kansa wani aiki wanda yake kullum sai ya yi shi? Kaga ai ba zai yiwu ba. Sai dai lokaci bayan lokaci in an ga abu wanda ba daidai ba, wanda ya kamata a tsaya a lura da shi ɗin sai kaga eh wannan ya kamata a tsaya a gyara shi tunda su matan misali ba za su iya ba. Kamar sharar farfajiyar gida, kaga idan kana da kishi, ai ba za ka bari matarka ta fito tana shara a kan santa. Mutane suna wucewa suna kallon ta ba. Wannan ɓangaren tsaftan muhalli. Kamar cefane na ƙarshen wata wata, kaga in mai kishi ne kai, ba za ka bari matarka ta fito ta dinga yawo a waje wai ta tafi yo cefane ba. Kaga wannan abun da ya kamata shi ne ka karɓa, ka je ka yo mata cefane ka ba ta.

Kai ina sanya agogo a hannuna sosai saboda nima abokin gayu ne. Ina son gayu sosai da sosai agogon kuma amma fa ba kowanne ba. Sai kamfanin Sukimi ko kuma 3MTT da sauransu. Waɗannan agogona ina son su sosai. Nan akwai wani agogo ma da na taɓa siyo shi nera dubu casa'in da biyar. Na ajiye shi a ɗakina sai lokacin gayu nake ɗauka sa. In ƙoma shi a hannu in ƙoma gilashi na, in fito ina doro ina ƙwanbo Can wani ɗan'uwana, ɗan gidan ƙanwar baba na ya je ya lallaɓa ya ɗauki agogon nan. Da yake yaro ne bai san darajarsa ba ya kai wa wata mai awara ta bashi awaran naira hamsin a kan agogon dubu casa'in da wani abu. Sai da ƙanina na uku ya gano shi a wurin me awara ya ce, "ina kika samu agogon nan? Agogon kamar na wa ne?" Na ji kuma yana neman sa. Ta ce, "Ai ga wanda ya zo ya karɓi awara ta naira hamsin ya ba ni ya ce zai dawo. Yau kwana kaza ka ga har yanzu bai dawo ba." Ni na ce ma yazo ya karɓa abinsa in ya samu kuɗin ya ba ni. Nan fa ta ƙi shi da ya san darajarsa. Ya karɓa agogon nan ya biya ta kuɗin ta. Na gan shi shi ma na karɓa a hannun shi to a haka a haka dai. Wannan yaro da ya ɗauke shi ya ƙara dawa ya ƙara ɗauke shi. Haka dole suka raba na ganin cewa ga abin da aka yi, ya sa kwata-kwata yanzu ma ba na siya amma kuma ba don ba na so ba. Ina son agogo domin ni ma'abocin gayu ne. Ina son in fita ace kayi kyau, kayi fes fes saboda haka ina ƙaunar agogo. Ina ƙaunar agogo sosai da sosai saboda idan na saka shi a hannuna har wani doro nake ina ƙwanbu.

Eh, ina zubar da shara ta hanya mabambanta. Misali nakan samu rami in je in juye ta ko kuma in fita idan na ga almajirai in ba su, in ce gashi, ga ɗan abin kashewa ku fita can bayan gari inda ba za ta dami al'umma ba sai ku je ku zubar da ita. In kun zubar kuma ledojin saboda kada su kawo datti a cikin al'umma saboda ko da ka zubar da leda a bayan gari za ka ga iska takan iya ɗaukota ta dawo da ta cikin gari. Sai in ba su ashana, in ce to kuna zubarwa fa ku ƙona saboda ka a samu matsala su dawo mana da wannan ƙura cikin gari. Kaga anyi ba ai ba kenan an je an zubar ita kuma ta dawo to kaga mai gari ya waya. Saboda haka yadda nake zubar da shara, ina zubar da ita ta hanyoyi mabambanta ko in samu rami in zubar ko in samu bola mafi kusa da ni, kuma in ba yara su tafi can bayan gari in sallame su da abin goro sai su je su zubar da ita.

Ina yi, musamman in a biya mani daɗi. Nakan rera waƙa ta cikin zuciya ta. Kai waƙa ba ma wace wani ya yi ba. Tawa da kaina nake ƙirƙira in a biya mani daɗi. Daɗi ya ƙume ni, za ka ga na koma gimfe, na ƙirƙiri waƙa ta. In ta rerata, ina rerata, ina jin daɗi. Hakan yana sa ni nishaɗi, yana sa ni farin ciki ba tare da kowa ya san me nake yi ba. Wannan abu, abu ne wanda ina tunanin kusan kowa ma yana yinsa. Dangani nake yi, ba ni kaɗai bane nake yi. Wannan hanya ce da za ta sa mutum nishaɗi, ta sa shi farin ciki ba tare da kowa ya sani ba. Tun da ka ga ai babu wanda yake ganin zuciyar wani. Allah shi kaɗai ya san abin da kake rera a zuciyar ka. Aa, waƙar ta zagi ce wani kake zagi, habaici kake yi wa wani a zuciyar ka, kanka kake yaba a zuciyar ka, ko godarwa ka ko matarka wannan ya rage gare ka. Amma dai kana rerawa waƙar ka a zuciya ba tare da wani ya sani ba. Wannan abun ina jin daɗinsa sosai da sosai. Yana ba ni nishaɗi, yana burge ni.

Nakan shirya ayyukana ta hanyoyi mabambanta. Ya danganta da wane irin aiki ne. Misali, idan a karkashin kamfanina na NTS Nigeria Limited wato Najib Technical Service idan za a yi aiki nakan ɗebo yaran da muke aiki dasu kamar mutum. Ya danganta kuma da irin aikin da za mu yi, aikin sama ne ko aikin ƙasa. Aikin yana da yawa ko kuma kaɗan ne. Idan yana da yawa akwai yanayin zubin da za a yi masa. Haka imma kaɗan ne, akwai yanayin zubin da za a yi masa. Ko wanne ya danganta da yanayin aikin. Kaga idan yana da yawa, yaran da za a diba to za a dibesu da yawa ne. In kuma ba shi da yawa za a dibi yara kadan saboda wajen biya kar a je a kwashi yara. Abin da aka samu bai kai abin da za a sallame su ba. Saboda misali, kun je kun yi aiki anyi aikin dubu ɗari biyar ka dibi yara guda goma. A aikin dubu ɗari biyar ɗinnan anyi kwana goma ana yinsa. Misali ka dibi yara goma a barshi kullum kowane yaro zai ci dubu huɗu. In an kammala a kwana goman nan zaka ba kowa naira dubu arba'in arba'in misali watan goma. To kaga idan ka lissafa aikin ba riba. Kai da kake da kamfanin me zaka samu? Saboda haka ayyukan yadda ake tsara su ya kasu kashi-kashi ya danganta da yanayin aikin.

Abin da nakeyi da ragowar abinci shine idan ba hannu na saka masa ba da cokali na ci. To wannan abinci idan ina son ƙara cin sa anjima nakan ɗauka shi in buɗe ma'ajiyar abinci ta zamani in saka shi sai in kunna saboda ya yi ƙanƙara. Kaga ina ɗauko shi zuwa zan yi in ɗumama in ƙara cin kaya na ke nan. Idan kuma na riga na sa masa hannu na san zai lalace ko da na saka shi a akwatin ajiya inna ɗauko shi in an ɗumama shi ba zai yi daɗi ba to zan fita waje in samu almajiri in ce almajiri ya ka kai ma zo Allah ya kwatan maka zo ka ci ko kuma in samu yaro a cikin gida wanda nake tunanin bai ƙoshi ba ko kuma ka san irin yaran mu wani ya ƙoshi amma sai ya tura saboda ƙeta a kure ka a ga yanayin samun ka. To shi ke nan sai in kira shi in sa shi a gaba in ce zauna yi ta tura, yi ta turawa mu ga ƙarshen cin ka.

Ina so, ina so ɗakina yayi haske domin ni bana son duhu. Kwata-kwata bana buƙatar duhu. Kallon duhu ma tayan mun da hankali yake saboda duhu ba abu ne mai kyau ba, ba ma na son shi. Ubangiji Allah ka raba mu da duhu. Ko da yaushe da zuciyarmu, da hanyoyinmu, da komai da komai namu. Ubangiji Allah ka haskaka mana su. Haske ai rahama ne. Wa ye baya son haske? Kowa yana ƙaunar haske. Haske abu ne mai kyau, abu ne wanda ake ƙauna. Saboda haka ina son haske. Bana son zama cikin duhu. Nafison ko da yaushe ɗakina ya zama na cikin haske. Shi yasa bayan fitilar wayata ina da fitilar hannu. Bayan fitilar hannu akwai fitilar cikin ɗaki wacce ina shigowa zan kunna ta. Idan na kwanta in kashe ta. Ga fitilar hannuna abin da ya sa ma nake kashe ta saboda Musulunci ya hana mu kwana da fitila. Amma da a ce Musulunci bai hana mu ba, to da sanda nake mata zan iya kwana. Chur! Ina ganin haske a cikin ɗakina. Kuma ba zan taɓa gajiyawa ba. Saboda haka bana son duhu ne. Wata-wata bana son duhu. Ubangiji Allah ka haskaka mana kabarinmu. Ubangiji Allah ka haskaka mana kabarinmu.

To, kyautar da nake son bayarwa kala-kala ce. Saboda haka ya danganta da wace area kyauta ce. Misali, kamar idan zan ba ɗan uwana kuɗi, na fi son in bashi a lokacin da yake bukata. Domin idan ka bashi a lokacin da yake bukata, bazai taba manta da kai ba duk lokacin daya tuna, ai yana cikin sannanin bukatar abu kayi masa to zai dinga jin dadi Zai ɗauke ka a matsayin ɗan'uwa mai share masa hawaye, mai share masa kukansa. Saboda haka, kamar misali idan zan ba ma mutum tufafi, nakan son in samu sababi karkar kai inda hali ma in samu wanda ban taba sawa wanda na dinka su ban taba sawa ko kuma mafia so a cikin kayana un bada su domin haka Musulunci ya koya mana, ya ce ka yi kyauta da abin da ka fi soyuwa a kansa. Shi ne mafi ƙoƙoluwan lada, mafi ƙololuwan lada, a cikin kyauta. Idan ka yi kyauta da abin da ka fi so, to wannan Allah ya fi ƙauna irin wannan kyauta ba sai da abu ya riɓe. Ya ishe ka, kai ma ka rasa yadda za ka yi da shi. Sannan ka ɗauko ka ce "wana gashi". A'a ba mu sani ba, ban ce babu lada ba. Amma wannan kyauta dai dama 'yar'uwar babu ce. Ko ba ka bayar ba, ba zai amfane ka ba. Kai dai tunda kana da shi, kana ganin in ka yi amfani da shi, za a ce allatar Allah wa dai? Saboda ka ga im ma ba ka bayar ba, yarwa za ka yi. To, abin da ka fi soyuwa da kyauta an fi son ka ba da sabo. Shi ne dalilin da ya sa ni ma idan zan yi kyauta, ina son in ba da kyautar sabon abu ko kuma abin da zai amfani mutum ba wanda shi ma in an bashi ba zai amfane shi ba.

Ina lulluɓa da bargo amma fa sai lokacin sanyi. Lokacin sanyi in na samu murkusheshan bargona samfurin Libya na shiga ciki. To ba fa na son na fito sai na ji ance assalatu ko kuma idan na saita amsa kuwa ta wayata wacce za ta tashe ni lokacin da nake da buƙatar yin wani abu. Ai bargo duniya ne, bargo yayi. Ina son amfani da shi musamman lokacin sanyi. Amma a lokacin zafi ina kai ina sa bargo. Ai bargo ba zai yiwu ba. Kana shiga cikinsa za ka ji ya kawre da, da abun da ake cewa zafi. Za ka yi ta fitar da gumi kamar ana gasa biredi. Saboda haka kwata kwata a lokacin zafi ba na son lulluɓa da bargo. Amma lokacin sanyi kan dole sai na lulluɓa da bargo. Ba na iya bacci ma in ban lulluɓa da bargo ba. Wannan shi ne abin da na fi so a lokacin sanyi in lulluɓa da bargo domin bargo duniya ne.

To, abin da na fi so shi, wani malamin da na fi so shi ne malamin tarihi wanda ake cewa malamin history. Na fi ƙaunarsa domin shi wannan, eh, wannan malami, malami ne da yake bayyana mana irin zaluncin da turawan yamma suka yi wa ƙasashen Afirka. Ina jin daɗi domin in samu tarihin abubuwan da suka faru a baya. Wannan abun yana wayar dani yana nuna mana cewa waye ni yanzu sannan gobe waye ni. Ina sanin su waye turawa me suke shigo mana da shi, me ya kamata mu ɗauka, me ya kamata mu watsar. Wannan shi ne dalilin da ya sa nafi son malamin tarihi wato malamin history.

Ina magance damuwata ta hanyoyi da dama, musamman wajen shawara. Nakan zuwa wajen abokaina ko kuma ƴan uwa wanda suke ƙaunata, mu zauna mu tattauna, in faɗa musu matsala ta, to ga matsalar da ta same ni ga abun da yake damunana ga fa damuwa ta. So su kuma zasu haɗu mu tattauna su ci menene ya jawo ita wannan asalin damuwa, menene ya haifar da ita. Sai mu haɗu a tattauna, a san yadda za'ayi a magance ta. Domin ita matsala mawuyaci ne kaga mutum ɗaya ya iya magance ta. Dole sai an haɗu, an yi mata maja babba kenan. Amma kamar ƙaramar matsala, idan ta faru ko kuma takan shirin faruwa nakan iya komawa gefe, inyi tunani ni kaɗai, inyi shiru sai in san me ya dace domin in magance matsala.

Abincin da yake sa ni ji daɗi shine wake da shinkafa. Wake da shinkafa da mai da yaji. Man amma farin man gyaɗa. A sa masa magi mai tauraro, a yanka gurji a samansa da tumaturi da salad. To wannan abinci, abinci ne wanda nake ƙauna. Ina sonsa sosai da sosai fiye da tunanin mai tunani. Sannan sai tuwo wanda yake tuwon dawa da miyar kuɓewa. Musamman idan aka sa masa man shanu. Za ka ji yana ƙamshi mai ɗumi. To amma fa shi ma tuwon dawa na fi son ɗumame. Wanda ya kwana za a ɗauko shi a yayyanka shi, a zuba shi a ruwa, a sake dafa shi sai a haɗa shi da miyarsa. Wanda a yanzu a Hausa abin da ake kiransa da suna Gajala. A sa masa yajin daddawa. Wannan abu yana da daɗi sosai kuma shi ma ina son shi. Da sauran abinciccika kamar tubani ko makani ko kuma dankali. Duka wa'yannan abinciccikan ina ƙaunarsu, ina sonsu sosai da sosai. Abinci ne wanda nake ƙauna cikin waɗannan wanda na faɗo. Wake da shinkafa da tuwon dawa da kuma tubani da dankali. Na san wasu ba su san me tubani ba. Tubani wani nau'in abinci ne wanda ake yin shi da dawa da kuma rogo da wake fari. Za ka ga an yi shi shi ba ɗan wake ba ne amma kamar ɗan wake yake. Za ka gan shi dogaye baƙi wulak. Ana tsoma shi a cikin ruwan zafi ya dahu sai a tsamo shi, a sa masa mai da yaji a diga cin sa.

Toh sharar ɗaki ya danganta da yanayin da dauɗaɗɗakin yayi. Idan na zo na tarar da shi bai yi dauɗa ba wataran ma sai na wuni ban share ba. Amma fa in na tarar da shi da dauɗa, to zan iya wuni ina shara domin ni bana son ƙazanta, bana son naga dauɗa a cikin ɗakina.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki, akwai wayoyi na hannu domin In mun fita wajen aikin mu ba guri ne wanda za'a diga amfani da wayar tafi da gidanka ba. Dole sai dai wayar salula, ƙananu wanda idan mutum yayi nisa kanason ka faɗa masa wani abu, zaka kira shi a waya ka ce "wane, ga abun da muke so ka yi, ga abin da zakayi mana." Ko kuma idan yana kusa da kai, za ka iya kiransa ka faɗa masa, ka ce ga abin da zai yi, ga abin da zai yi. Ta fatar baki ko kuma ta hanyar kiran waya, wayar salula. Saboda mun fita aiki ba guri ne wanda koyaushe ake a zaune ba. Aikin mu aiki ne na yawace yawace. Ka fita kana can, kana can, kana can, kana can.

Eh, ya danganta da yanayin abun da ya faru. Mu ka iya yi sau ɗaya, sau biyu, sau uku, sau huɗu, sau biyar, kai wata rana ma gaba ɗaya ranakun makon, mu ke yin taron, sau bakwai ke nan a sati. Ya danganta da, mece ce matsalar mu, kuma wace manufa mu ke so mu cimma.

Farkon abin da nake yi shine ɗauko raguwar takardun da muka bari kafin mu fita domin bin bincika su mu gane ta ina ma za mu fara aikin. Misali, Hasan mafi akasarin aiki indai yana da yawa zaka ga ba afiya gama shi gaba ɗaya ba. Akan bar kwantai a cikin ofis wanda sai ka dawo washe gari za ka yi shi. To wannan kwantai shi muke fara ɗauka mu bincika mu dudduba shi domin mu ga cewa me ya kamata muyi, wane irin aiki ya kamata muyi, ya ya kamata ayi. Misali, za ka kirawo abokan aikin ka idan ma aikin ya maka yawa da farko. Za ka ce "wane kai ɗauki bangare kaza, wane kai ma ɗauki bangare kaza" domin a yi maza-maza a gama da aikin jiya saboda a hau aikin yau. A ka'idar aiki ba ma son haɗa aikin jiya da na yau. Mun fi son duk aikin da aka fara shi a gama shi a ranar. To amma wani yana yin yawa baya gamuwa. To ba a haɗa jadawalin aikin jiya da na yau shine in ana zuwa da farko sai a fara tattara mutane na cikin ofishi a hau aikin da ba a gama jiya ba a yi maza a kammala shi. Sannan sai a koma a fara na yau kamar yadda aka saba. Bisa tsari da kuma doka da haɗin kai da-da-da tarbiyya.

Na fi son baƙar tawada a wasu lokuta, a wasu lokuta kuma ina san ja ko koriya ko shuɗiya ya danganta da yanayin rubutun da zan yi shi amma asalin rubutu ko wane irin rubutu nakan yi da baƙar tawada. Ita baƙar tawada tana hawa kowane irin aiki in ka saka ta za ka yi amma kuma ita fara.

Eh, ina zama a kan gwiwoyena kafin nayi nauyi amma yanzu da nayi nauyi kwata-kwata bana iya zama a kan gwiwoyena saboda nayi ƙiba sosai. Idan na zauna ina jin nauyin jikina, ina ji kamar na danne gwiwoyena da ma ragowar ƙafafuwana. Amma a lokacin da bani da ƙiba, lokacin da ina siriri, nakan iya tsugunna a kan gwiwoyena in ɗau dogon lokaci mai tsayi a kansu. Amma yanzu ko kaɗan bana iya saboda nayi ƙiba sosai da sosai. A da can wani lokaci kamar shekara biyar zuwa shida bakwai kai za'a kai shekara goma ma, nakan iya tsugunna a kan ƙafafuwana na yi minti ɗaya, biyu, uku sai zan iya minti goma, sha biyar, ashirin har talatin. Kai awa ɗaya ma zan iya yi a kan gwiwoyena. Amma yanzu hakan bazai yiwu ba ko minti biyar bazan iya ba saboda jikina yayi nauyi. Ko da wajen sallah na je da ƙyar, da ƙyar nake yi a daddafe nake yi saboda idan na zauna a kan gwiwoyena, ji nake na daddanne su kwata-kwata bana jin daɗin zama a kansu. Wannan shine dalilin da ya sa da nakan iya zama a kan gwiwoyena amma kuma yanzu sam-sam ko kaɗan bana iya zama a kansu. A da can nan nakan jin daɗin zama a kan gwiwoyena. Idan na zauna nakan share lokuta da dama, in share minti goma, ashirin kai zan iya yin awa ɗaya da akan gwiwoyena. Amma yanzu saboda nauyi da kuma tsufa da yanayi na shekaru sun zo sun cim mini kwata-kwata bana iya zama a kan gwiwoyena. Da nakan iya juriya amma yanzu sam-sam ko kaɗan duk inda nayi tsayiwar minti uku, huɗu a ƙoƙoluwa ya cika minti biyar to za ka ga gaba ɗaya na bi na gaji ko kaɗan bana iya juriya. Amma da lokacin da ƙwari na jini a jiki sai in share mintuna ko kuma tsahon awa a kan gwiwoyi.

Abincin da na fi so shine tuwon shinkafa da miyar kuka. Tuwon shinkafa da miyar kuka abinci ne mai daɗi, mai kyau kuma idan an haɗa da gwanar miya za ka ji daɗinsa sosai. Domin duk kyan tuwo, miya ba ta yi daɗi ba tuwo babu tuwo. Idan kuwa miya ta yi daɗi, to tuwo ko ɗanye ne, yanzu za ka ga an washe shi. Tuwon shinkafa da miyar kuka abinci ne mai kyau wanda manyan mutane, attajirai da sarakuna da masu mulki suke son sa sosai da sosai. Domin a mafiya yawan lokaci idan ka je wuraren cin abinci za ka ga in ka ce tuwo, za ka ga an tsaya ana kallon ka. Domin an san shi tuwo ƙananun mutane ne suke cin sa ba, sai manyan mutane. Manyan mutane sun fi cin tuwo, sun fi gwanon tuwo musamman miyar kuka. Ta sha nama ko a sa mata kifi, a ɗauko man shanu a ɗan tsan ta, a samo yajin daddawa kuma shi ma tuwon shinkafa miyar kukar in aka ce ɗumame ne ba sabo ba, ya fi sabo daɗi. A mafiya yawan lokaci za ka ga akwai wuraren cin abincin da za a yi tuwon tun dare amma ba za a sayar da shi ba sai da safe. Za ka ga an yanyanka shi, an saka shi a cikin ruwa, an tafasa shi, ana tsamuwa, ana sayarwa.

Ina sauraron rediyo kamar da safe idan na tashi. Zan ji labaran safe, zan kunna tashar Freedom Rediyo, in kunna tashar Arewa FM, in kunna tashar Manara da sauran tashoshi. Nakan ji rediyo saboda shirin kowane gauta. Kowane gauta shiri ne da Freedom Rediyo take yinsa a kowace safiya ta Litinin, Talata ko Laraba ko Alhamis ko Juma'a, ban da Asabar ban da Lahadi. Shiri ne na siyasa wanda yake futowa a yi adawa wannan ya soki wannan tsari, wannan ma ya soki wannan tsari. Sannan sai shirin muƙyaƙyata shi kuma shiri ne da ake yin shi da yamma, shi ma dai a gidan Rediyon Freedom. Nakan saurara shi domin shiri ne da idan ka ji dole za ka yi dariya. Za ka yi dariya sosai zai ba ka nishaɗi da annashuwa. Musamman lokacin da kake cikin ƙunci ko kuma wani yanayi na damuwa. Idan kana jin wannan shiri na muƙyaƙyata, to in Allah yadda duka damuwar da take damunka za ta kauce. Da ana wani shiri Inda Ranka shi ma muna sauraron sa. Abin da ake yi a cikin Inda Ranka shi kuma a wannan shiri shine ana zayyanu dukkan abubuwan da suke faruwa a wannan yanki ko kuma lardi. Misali kamar a Ɗorayi, Ciranci an samu wasu fusatastun masasa marasa mutunci da suka shiga cikin gidan wata mata da 'ya'yanta. Mace ɗaya da 'ya'ya shida suka yi mata kisan gyalla, kisan kashi, kisan ƙare dangi, kisa mai kama da kisan da Hitler ya yi wa Yahuda. Wannan abu da aka yi jama'a da yawa ba su ji daɗansa ba. To irin waɗannan labarai su ake ɗauko wa a saka su a cikin Inda Ranka. Kaga yakan bayyana wa jama'a abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma da unguwa da ma garin gaba ɗaya.

Eh, ina da babban gida. Gidana babba ne, yana da girma sosai da sosai. A cikin gidana saboda girmansa akwai ɗakuna aƙalla za su kai guda goma sha biyar zuwa ashirin a cikinsa. Akwai gurin ajiye motoci. Aƙalla gurin ajiye motoci zai iya cin mota biyar, shida. Kai zai iya ɗaukan mota goma ma. Sannan akwai ɓangare na lambu wanda shuke-shuke kawai muke yi a ciki. Sannan akwai ɓangaren da muke kiwon awaki. Akwai kuma ɓangaren da wannan wajen hutawar yara ne. Akwai ɓangaren da muka yi domin wasa na ruwa, wajen linƙaya, wajen nutso. Gidana yana da girma sosai kuma abin da ya sa na zaɓi na yi gida babba shine idan ka yi gida babba za ka sake, baƙinka za su sake ba tare da ƙunci ba, ba tare da matsi ba. In ka yi baƙi ba sai ka kai su wurin iyalin ƙa ba. Ko kuma ka tafi kana kama-kaman ɗakunan kwana na haya na waje ka diga biyan kuɗi. A'a, kana yin baƙi za ka ɗauko su ka kawo su gidanka. Tun da dama gida ne wadatacce babba mai kyau. Za ka kawo su ka ajiye su a ɓangare guda wanda yake na can cikin gidanka ma ba lallai ya san ka yi baƙi ba. Sannan gurin fulawowi da na tanada a gidan shi ma ɓangare ne na daban. Yana da girma sosai wanda idan ka shiga ciki zai ƙayatar da kai. Dama malamai kiwon lafiya sun ce idan kana yawan kallon koren ganye idanuwan ka za su samu lafiya. To wannan dalili ya sa na samar da wajen shuke-shuke na kayan lambu da 'ya'yan itatuwa a cikin wannan gidana. Sai kuma gurin ajiye motoci da na samar. Aƙalla zai ci mota tun daga ɗaya har kamar zuwa goma. Waje ne mai kyau, gwanin sha'awa kuma mai girma. Na siye shi da daraja, da kuɗi mai yawa na sa na saya wurin.